Muna amfani da tsintsiyar kwakwa in da zamu share kamar tsakar gida, daga in da datti ya ke iya. Maƙalewa sannan tsitstsiyar laushi kuma mu kan yi amfani da ita acikin ɗakunan mu.

Ko wace rana na kan je kasuwa, babu ranan da na ke zuwa ko babu indai ban je ba sai dai idan da wani uziri me ƙarfi.

Ina yin haƙuri, m bayyana ƙarshe akan layi. Haka abin da na kai na je layin yazo kai na, ba na gaggawa a abin da ya shafa al'umma.

Buri na aiki an yi shi daidai, an yi shi da inganci, in biyawa wanda ya kawo buƙatar sa akan abin da ka wuce na aiki.

Eh, ina taimaka wa mutane musamman akan abin da ya shafi karatu da lafiya. Wanda ya zo min da wannan a ƙorafin ina taimaka ma iya iyawata.

A kan gado nake kwana saboda ya fi daɗi da inganta lafiya, da kuma sabo ba ka sa ba ka kwanta a ƙasa sai ka ji jikinka yana ciwo.

Ina kallon modubi so ɗaya a ƙalla kullum sam ne safe idan nayi wanka ƙafan na futa nakan so na ga fuskata yanayinta da yadda na tashi.

Bana san gudun fanka wuce namba uku, san samu namba uku yayi min daidai.

Abinci da na fi so shi ne sakwara sannan ina son tuwon dawa amma miyar kuɓewa da dan ƙashi da kuma yaɗi da mashanu. Sannan kuma a ɓangaren ganye ina son zogale da salat, waɗannan ɗin ma su ma ina son su sosai.

Muna dangantaka sosai da abokan aiki, dai da idan akwai wani abu ɗaya shige mana duhu mukan tambayi junanmu domin ƙarawa juna sani.

Ai tabbas ina koyon wacce yararruka dama yaren Faransa na so na ƙware sosai a kan shi.

Asiya, ban taɓa tara ba ba kuɗi ba. Na fi son ko tarin ne na yi sa a banki na hakan ya fi bani kwanciyan hankali.

Tabbas, nakan cire farci duk bayan sati guda, mako guda ko kwana goma. Nakan. Kira mai cirewa domin ya cire dubama.

Eh muna da fanka a rufin ɗaki. Mu kan yi amfani da ita yayin da wani lokacin zafi ya yi ishemu sai mu kunna ta domin sanyaya ɗaki da kuma samun sauƙin zafi a cikin ɗaki.